Yaya kake tafiya zuwa wurare? Wani zubin mukan je wurare. Ko muje wurare a ƙasa idan bai da nisa ko mu hau. Keke na fe idan wuri yana da ɗan nisa kaɗan.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ban son wurare masu hayaniya domin ban son hayaniya. Na fi so wuri wanda ya kasance yana da natsuwa, ba wuri mai hayaniya a dinga iface iface ba.

Ina kake ajiya hotuna a wayarka? Eh, ina ajiye su a hotuna, a gallery na. Ina ajiye su a document, da kuma Gmail da kuma drive. Akwai wani abu inda muke ajiye.

Kana raba abinci da mu-- kana raba abincin ku da mutane? Eh, mu kan ba mutane abinci, musamman wajen sha'ani ko kuma wajen taro na suna ko wani abin farin ciki.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Nasara yakan bamu ƙwarin gwiwa a wurin aiki da yanayin abubuwan da ake samu na cigaba. Za muji muna samun ƙwarin gwiwa domin cigaba da wannan aikin.

So nawa kake amfani da wayarka? Eh, ina amfani da wayana so da yawa, so da yawa. Kusan nakan yi awanni ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu har biyar ina amfani da wayana gaskiya ina amfani da wayana so.

Kana shan, kana shan madara? Eh, to wani kalan madara nono, koko, yogurt wani tarkace, dai madara na gari ko na ruwa. Eh nakan sha madara a shayi, mukan kuma sha yogurt. Eh mu kan sha kuma madara na saniya domin maganin sanyi.

Kana iya addu'a kullum. Mana domin mu musulmai ne, mu kan yi addu'a yayin fita gida ko kuma zamu yi bacci. Ga salloli da muke yi su ma duk addu'a ne, eh, da kuma godiya da kuma yin addu'a yayin ƙoshi da addu'a yayin rashin lafiya.

Ina kake ajiye makullan ka? Nakan samu wuri mai sirri in ajiye makullai na domin guje wa mutanen da za su zo su bada matsala gaba don akwai wanda in sun samu makullin ka sun samu.